Launin labule, ruwan ƙasa shi muke amfani da shi. Tun na tashi yawanci labule mu kalan ruwan ƙasa ne. Muna yawan amfani da shi labule domin tare kura ko iska wanda zai shiga ɗaki ya kawo wani bala'i. Kuma muna amfani da wannan launi mafi yawa domin ko da kura ya saditi masa baya nuna da wuri kafin na mu samu zarafi mu wanke. Ko da yake kaman bahaya da kuma kitchen wani sa'n muna sa ko baki ko ja a wajen din. Amma launin bah shi ne mafi mahimmanci waɗannan wuraren ba. Amma idan ko ɗakin kwana ta windo da kuma ta kofa mun fi so amfani da wannan launin ƙasan. Ina ganin jama'a suna amfani da launi daban daban. Kowa yana da dalilin sa da yake amfani da launi daban daban. Amma mu gaskiya wannan dalilai guda biyun da na lissafta ba su wuce haka shine dalilan da ya sa muke amfani da wannan launin ƙasan ba. In muka sade kafin mako ya ƙare don wajen son ɗaya muke wankewa. Kafin mako ya ƙare sai mu wanke shi yanda muke amfani da shi kenan. Kuma irin launin da muka yawan amfani da shi.

A farko dai ni gaskiya mai son cin abinci ne. Kuma idan na dafa da hannuna ko na sayi abinci ina tabbatar cewa na cinye wannan abincin don ba na son in ga na yi wasa da abinci ko kuma na zubar da abinci. Wannan ba aƙida na bane kuma ba koya mun haka ba tun na tashi. Dan tun na tashi ana yi mun kashedi kuma ana ja mun kunne cewa kada in yi wasa da abinci bai yi da kyau. So idan har ma abinci ya rage mai yiwuwa abincin da na ci ne. Gaskiya ina ajiyewa, ina ajiyewa saboda nan anjima kaɗan idan na sake jin yunwa sai in koma in ci abincin. Idan kuma na gan ba zan iya in cinye ba ina iya ɓatar da shi. Ba zan zubar ba sai in nemi wani in ba sa abincin. Idan a gidan abinci ne sai in nemi almajiri in ba sa abincin ko kuma inda ake sayar da abincin in nuna musu gaskiya wannan abincin ya mun yawa su nemi wani su ba da. Idan a gida ne akwai yara hakan nan sai in ɗauki abinci. Ba na so in gan an yi wasa da abinci sosai. So ba na zubar da abinci.

Gaskiya dangantakata da abokan aikina akwai mutunci sosai sakaninmu. Muna zumunci kuma sosai da sosai. Muna tabbatar cewa ba aiki kawai ya haɗa mu ba. Muna iya kokarinmu mu san cewa mun sada zumuntan da mun san iyalinmu, ya lafiyan jikinsu. Muna hulɗa dai irin yanda ake yi a ƙauye. Wani sa'a ma muna ziyartar juna sosai. Muna tabbatar cewa mun yi zama irin ta tsintsiya ɗaurin ƙi daya. Ba mu bari sassaguwa ya zo sakaninmu. Mun ɗauki ɗan dukkan mun ɗauki junanmu kama iri ɗaya ne kuma kamar mun fito daga iyali ɗaya. Ba ma so mu bar ko ɓangaranci ko addini ko wani abun da zai kawo rashin yadda ko kuma shiri tsakaninmu. Muna aiki tare akwai zaman lafiya kuma akwai mutuntawa tsakaninmu. Duk wanda bai da lafiya in ya shafi muje ma tare a gaishe shi ko a kira shi a waya. Idan akwai bukukuwa duk muna marama juna baya. Ba mu bar wani duk abun da zai kawo rabun kai ya shiga sakaninmu ba. Mun san sunayen junanmu, mun san daga ina muka fito. Ga mu nan dai muna zama kamar iyali ɗaya.

Zafi ba abun da nake so ba gaskiya. Gara ma sanyi, na fi son sanyi amma abun da ya zama zafi, ba na iya jurewa zafi. Ina dai iya ƙoƙari na ingan cewa na, nayi managing shi amma gaskiya ni ba na jurewa zafi. Yanayi ne da kuma bayan da na iya da kai na toh ya na iya zan bari sai lokacin an samu sauyin lokaci. Amma ba haka da zara na ji dai zafi na zuwa hankali na a tashe yake, sai inji zaman duniyar ma ta fita kaina. To amma hakan da yake yana zuwa yasa mutum yana neman kayan sanyi sai yana sani ruwa ma sai in nemi ɗan ruwa mai sanyi in sha wannan lokaci. Na nemi lemu mai sanyi kuma in sha. Kuma yanayin shigawa ba na sa kaya masu nauyi a jiki kuma. Zan koma sa kaya ne waɗanda ba su da nauyi a jikina. Haka zan yi har tunda zafi dai yanayi ne da Allah yayi so bana, ni ya zan yi mutum ya zan in yi in canza dole ne in jira idan lokacin zafin ya zo ya wuce na san sanyi zai zo. Amma dai harka na sai inga ya canza gabaki ɗaya. Duk abubuwan da na saba yi, wayan sun ma sai in rage yi domin tayar mun da hankali zafin yake yi sosai.

Ba na cika karban kira a aiki. Domin idan ina tunanin wani zai kira ni idan ina aiki wani sa'a ni nake ma fara kira domin ba na son a dame ni da kira. Amma kuma ina kashe sautin kira daga waya dina domin ba na son damuwa daga wajen masu kira. Sai in bari lokacin da ya zama lokacin hutu ne kamar wajajen karfe ɗayan da za a je sallah sai in je in dubi waya ina in gan su wa da wa suka kira ni sai in maida kira din. In kuma cikin kuskure na manta ban kashe wannan sautin kira din daga waya ba kuma mutum ya kira ni, ya dangana ga wani irin mutum da kuma wani irin bukatu ne ya sa suka kira ni da shi. Idan na gan mutum da yake da bukata sosai kuma bisa ba kira na ba sai in daga waya. Amma in ba haka ba kawai mutum ba zai kira ni in tashi daga waya a wajen aiki ba. Wato da wannan bayani dai ya nuna jifa jifa ne ba zai wuce son ɗaya ko son biyu ba amma dai ni nake daga waya amma dai ni nake maida kira mafin yawan. In ji mai dalilin wannan kiran da aka bani da ban ɗagan ba. Don idan ka bi wa daga ko ansa waya a wajen aiki sai ka gan ba ka yi aiki gaba ki ɗaya a wannan ranan ba. Zai zai zama kira kawai kake yi ba ka ci wa burin aiki da ka je yi ba. Shi yasa da na fahimci haka ni ma sai ba na son daga waya gara in maida kira din.

Ba na kwana a gado, a ƙasa na ke kwana. Nafi son in kwana a ƙasa akan gado. Ina da gadon amma na samu matsala dayasa bana cika son kwanciya akan gadon, gaura ƙasa. Domin idan na kwanta a ƙasa yana bani wannan irin yanayin da nake son inji bayana yana nan daidai daidai. A gadon nan wani sa'an sai in ji ciwon baya sosai. Shi ya sa ina da gadon amma ba na cika son in kwana a kai. Nafi son in kwana a ƙasa wani sa'ama ina amfani da taburma na. In kwanta da taburma inji daɗi. Idan na kwanta na tashi, da asuba ko da safe sai in ji jikina, in ji kwarjini sosai. Ina da kuzarin yin abun da zan yi a wannan safiyar. Amma a gadon nan sai tashiwa ma nabani wahala. Sai in ji duk jikina dai. Haka nan ina jin kasala kasala a jikina sosai.

Lalle kuwa ina iya dafa abinci. Tun na tashi ina ɗan yaro na koya dafa abinci. Ko da yake ban zama gwani ba da farko da na fara koya, sai in dafa abinci ma bai gama nuna ba. Akwai sa'in da na dafa bai gama nuna ba, na ci ya ba ni ciwon ciki sosai. Wannan ranan ne na yi koyo na musamman. Na tabbatar cewa duk lokacin da zan dafa abinci dai zan tabbatar cewa na yi hankuri. Na bar wannan abincin ya dahu yanda ya kamata. Don rashin hankuri ne ya sa na dafa miyan taushen da bai gama nuna ba na ci ya sa ni zawo. Amma tun na samu wannan bala'in ya sa ni gabaki ɗaya. Hanna kore yanzu ga dafa abinci sosai. Ina iya ma dafa abinci ma jama'a gaba kiɗaya a gida. Idan ma ban dafa ma kai na abinci ba, ba na jin daɗi idan wani ne ya dafa ya ba ni. Dauki lokaci na in je in saya duk kayan abincin da ya kamata, na dafa miyan karkashi, na iya lalo, na iya kuka, na iya yakuwa da alaihu. Na iya dafa shinkafa wara, na iya dafa shinkafa da jan miya. Ko ɗanwake ma na iya dafa. Na iya dafa taliya. Na iya duk wani abincin da dai ɗan adam yakan ci. Idan ina da wannan sa zuciya a kan abinci ina koya domin cin in ganna ci don ina son cin abinci mai, mai daɗi.

Lokacin da ruwa ke zuwa, yawanci na fi son in ga na zauna a ɗaki ko na kwanta ina shakatawa inyo shayina mai zafi insha ko indafa abinci inci. Sannan sai in nemo ko bokite inje insa a wajen tare wannan ruwan, domin ruwan sama na da kyau. Ba na son inga kuma nafita domin duk ƙasa zai zama da ruwa ne gabakiɗaya. Na fi son in zama na a ɗaki ko innemo wani littafi in karanta.

Ina yawan dafa abinci a gida kafin in zo wurin aiki, ko in ci ko kuma in ɗauko raguwan in zo wurin aiki da shi. Amma duk randa ban daho abinci na kawo wajen aiki ba, muna da wata bukka ko wata rumfa da nake zuwa in je in ci abinci. Akwai wata mata ana kiranta maman beta, ita take dafa abincin sayarwa, a wajenta nake zuwa in saya. In zo in saya alalle ko shinkafa da wake. Amma idan na ci abinci a gida, bana sake damuwa kuma da abincin wajen. Lallai kuwa sai ina da dalili na musamman da nake gan shi zai sa ni in je in saya wannan abincin. Kuma yawancin da rana ne nake ci, domin abincin safiya ina yi ne daga gida in ciyo.

Yanda nake son kwaina kashi biyu ce, ko in soya ko in dafa. Amma idan zan dafa kwaina, yanda nake dafa shi ne, idan na sa ruwa a kan wuta ko a kan murhu, zan bar wannan ruwan ya tausa sosai. Idan ya fara tausa sai in ɗauki kwai in sa a ciki. In na yin hakan ne domin idan na sa ruwan sanyi da kwai na sa ya fara tausa wani sa’an har sai ya fashe don na sha, gan yana yi mun haka. Sai in bar ruwan ya tausa wajen minti biyar zuwa minti goma kafin nan in ɗauko kwan da nake so in dafa sai in sa shi a ciki. Na sa wannan kwai in dinga dubawa wa dai kuma zuwa minti biyar zuwa shida wannan kwan ya dafu. Na tabbatar ya dafu sai in sauke, in ɗauki kwai dafaffe ɗin in sa a ruwan sanyi In na tashi bare bayan ba zai ta kama ba. In na sa a ruwan sanyi zan bar shi wajen minti biyu ko uku kafin nan sai in ciro, in bare, in ci. Haka nake dafa kwai dina.

A ma'aikata inda nake aiki muna da akwati wanda kana iya rubuta ra'ayinka ka sa a ciki ba tare da wani ya san kai ne waye ne ko kuma waye kai da kake ba da ra'ayinka game da wannan ma'aikatan ba. Amma kuma akwai yanayin da muke zuwa muyo taruwa kowa ya faɗa yawun bakinsa game da aikin da muke yi. Idan ina da ra'ayi ina samun shugabannin mu wanda suke da hannu da shuni a wannan aikin. In same su in gaya musu toni ina da ra'ayi game da yanda muke tafiye da ayyukanmu. In kuma ba abun da wai yana neman kowa a wannan ma'aikata a canza yanayin aiki ba ne, abu ne wanda kila da abokanan aikina muna iya mu de yi mu shawo kan aikin da yake gaban mu ko mu samu aikin mu gama yanda ya kamata. Sai in sami mutum ɗaya ko biyu in gaya musu, wane ina laifin muyi wannan aikin kaza kaza kaza. Yin hakan sau da dama yawancinsu suna ɗauka ra'ayi ɗina kuma muyi aikin ɗin mu samu mu ci burin aikin nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Amma idan abun da na gan ya shafe ma'aikata ne gaba ɗaya wanda zai taimake ma'aikata kuma kowa da kowa ana son wannan ra'ayin ya shafe shi domin mu samu mu gan ma'aikata ta ci gaba gaskiya shugabanen mu manya manya su na ke samun su, in gaya musu gashi fa ina da ra'ayi.

Ina da maƙwabci na a nan da ake kiran shi Salisu. Yana da shagon saida kaman irin su sabulu, da su biskit, da su cingam, da su lemun kwalba. Yana kuma saida kayan abinci kaman shinkafa da wake da manja. Lallai kuwa ina yawan zuwan shagonsa in yiwo siyayya. Idan ina son irin wainnan kayayyaki kaman su lemu da sabulun da zan zo in yo dau rayar da shi. Ban da haka kuma, akwai shago a yanar gizo kaman irin ta Jumia. Idan ina son in yi wainsu siyayyan gagarumi siyayya da na san wainnan abubuwan ba zan iya samisu a shaguna kaman shagun shi Malam Salihu ba. Sai in je yanar gizo kaman ina so in siya waya ko ina so in sayi takalmi ko wata jaka. Duk abun da na san ba a saida shi a wannan shagon, yanar gizo-- shagon yanar gizo nake zuwa in yi wainnan siyayya. Kuma yana zuwa mun da sauki. Kawai waya zan yi amfani da shi in shiga yanar gizo, in zaɓa abun da nake so a Jumia, in zanna kuma a ka mun har gida inda nake da zama. Yanda nake harkar shago ɗin kenan.

Wayata tana riƙe caji sosai. Kuma ina yawan cajin wayata da daddare ne. Domin son ɗaya na ke cajin waya a rana. Da yake batiri in tana riƙe caji sosai, bana damun kaina da caji. Sai can ko idan zan kwanta da daddare, wajajen karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya ko sha biyu shine na ke yawan cajin waya ita. Kuma ina yin hakan domin ina yawan hawan yanar gizo. In je har ka ina a wajen ko in je yin taron da ake a irin su Twitter ko su WhatsApp ko Facebook. Shi ne mafi yawa yake janye min batir. In ba haka ba, wani sa'an sai in kwana biyu ina da batir a waya ina. Saboda haka in zan yi caji lokacin da zan yi bacci bana damu da waya wannan lokacin. Shi ne zan sa waya in samu in yi caji ita.

Ina son miya, miya da yawa. Ina son miyan kuka, ina son miyan karkashi, ina son miyan lalo, ina son miyan yakuwa da alaihu wato taushen da ake da markaɗaɗɗen gyaɗa. Wannan irin miyan da na tun na tashi ina ci. Babu ma kaman karkashi da wake a ciki da kuma kifi da toka. Gaskiya miya ne wanda nake so sosai. Sannan ma akwai miyan kabewa ko miyan lalo. Duk dai ga su nan miya ne irin ta gargajiyan da muke ci anan. Yawanci miya kuma ina son in je an ɗan sa tokan nan a ciki don yana bada ɗanɗano mai kyau. Miya ne wayanda kakanninmu su ma sun ci sosai. Muka, muka koya daga wajen su aka haife mu mun saba ci. Ban da haka wasu miyan zamani ko miyan mutanen kudu ma ina son ci a kwai wanda na koya. Ana ce musu afang ko miyan egusi. Duk ina son yawannan miya.

Rana mafi kyau a mako wato ranan Asabar da kuma Lahadi. Wai nan ranaku guda biyu, ranaku nan da gaskiya ba aiki rana ne ko kuma an ce ranaku ne wanda nake samu in huta, in yi walwala. Ranaku ne da ina samu in gan na yi wasu bukatunan da ban iya na yi ba a kwanakin mako da yake aiki yana iya dauke min lokaci. Kuma ina iya ziyarce yawanci cikin arziki da kuma iyali. Ina zuwa in ziyarce abokanaye na kuma in samu in je in yi wasan motsa jiki ko kuma in je in yi kallon wasan kwallo a gidan kallon kwallon kafa ta turawa. Domin idan ranar Litinin ya zo hakan nan Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a duk ba na samun kaina. Aiki suna yawan dauke mun lokaci da zan samu in huta ko zan huta mai yiwuwa in na da da dare ne nake samun yin hutu. Amma wai in zan na daga safe har yamma da iyalina da kuma jama'a. Ranar Asabar ne da ranar Lahadi ina samu wai nan sarari in yi haka. Kuma gaskiya ina matukar farin ciki duk ranar da na gan Asabar da Lahadi sun kawo kai.

Na fi son fanka fiye da AC, domin fanka tana ba ni iska ta asali. Ba wani sinadari a cikinta, ba ta da illa sosai. Amma na fahimci AC tana da wata sinadari kuma tana da illa ga ɗan adam. Shi yasa na fi son fanka. A ɗakina ma ina da fanka. Lokacin sanyi ba na amfani da shi ba amma idan dai ana zafi sai in buɗe fanka na in yi amfani da shi.

Ba na da katin kasuwanci domin irin kasuwancin da na ke kasuwanci ce ta, ta kauye. Ba sai dole ka na da kati ba. Ka na iya kai kasuwancin ka haka kawai ka je da sabon kuɗin ka. Ba kaman kasuwancin duniyan da aka saba yau sai ka na da kati ka samu ka yi ba.

Wata nan garin da nake ranan Juma'a ne ranan kasuwar mu kuma ranan Juma'a na fi zuwan kasuwa. Domin rana ce da yan kasuwa daban daban za su zo daga garuka daban daban kuma za a kawo kayayyaki a siyar dasu a farashi mai rahusa. Rana ce wanda idan haka kana da kuɗi kuma kana da bukata, za ka sami kayayyakin da kake so a farashin da, da yana nan daidai. Ba sa nan da sadan da ya kamata. Yawanci ina zuwa kasuwa ranan Juma'a domin hakan. In je in samu kayayyakin da nake son in saya a wannan farashi mai rahusa. Mei yiwa kayan abinci zan saya ko shinkafa ko wake ko kuma in sayi mai da zan dafa abinci da shi. Magana ranan Juma'a ce kuma na samu na je kasuwan harda gyaɗa, taso yo na saya. Kuma kasuwan an ci kasuwan nan sosai don jama'a sun zo ka.

Eh lallai kuwa ina karanta jarida. Ina karanta jarida akan yanar gizo. Da ne lokacin da yanar gizo bai zo mana sosai ko kuma ya samu karɓuwa ba. Nake zuwan inda ake siyar da jarida in sayi jarida, in karanta in ji me yake faruwa a duniya, in ji me yake faruwa da dimokaradiyyarmu, in ji me gwamnati take dashi ma talakawanta a nan ƙasan. Amma da aka samu cin gaba, ba sai na je na yi amfani da kuɗina na sayi jarida ba. Idan na hau yanar gizo, jaridun duniya suna nan a yanar gizo. A wajen nake karanta jaridun Najeriya da kuma sauran kasashe in san me yake faruwa a ƙasa gaba ki ɗaya. Kuma ku san kullum in na tashi dai in Allah ya bar ni da rai da lafiya, sai in hau yanar gizo in je in karanta me yake faruwa gaba duniya ma gaba shi ɗaya.

Daddare kafin in kwanta ina rubuta duk Ayyukan da suka fi muhimmanci da zan yi idan na tashi daga bacci. In na tashi daga bacci, baccin dare na dama ina da wayannan rubutattu abubuwan da nake so in yi. Haka zan bi su ɗaya bisan ɗaya in bi su in yi a rana. In ba haka ba ina iya in manta ma, me da me ya kamata in yi, ko kuma in ba wa aiki guda ɗaya awowi deyewa wanda bai kamata ba. Amma idan na rubuta ko awa ɗaya-daya ko awa biyu-biyu zan yi, da zarar wannan awon ya cika dai, nan da nan zan ajiye aikin da nake yi in fuskance wani aiki. Wato yanda nake sara ayukan, da suka fi mahimmanci ke nan mun.

Madubi guda nake da shi a gida, shi wannan madubin gaitanan na ninka ta a wannan bango ɗaki na. Duk lokacin da nake bukatan wannan madubin sai in je in tsaya a gaban madubin in kalli fiska dina. Kuma duk wani bakon da nake da shi a gida yana da bukatan wannan madubin sai ya zo ya siya yayi amfani da ita. Na aje ne domin duba fiska ko ina da ɗan matsala a fiska ko na je na yo aski a wajen wanzamin ina so in gan ya yanayin yake sai in zo in tsaya in gani. Ko ina kara yin jiki ko ramiwa nake da duk in dalilai ya taso wa sai na je wajen makwabcina na je na nemi madubi ba ina da shi sai in zo in tsaya a gaban madubin nan in gani.